Kana shan madara? Eh, ina shan madara domin dole ne in sha madara in samu ƙarfin yin aiki da yawa. Madara yana da kyau a jiki domin yana taimaka gyara abubuwa a cikin jiki.